Gaskiya ba zan iya faɗin ga adadin so nawa ke amfani da wayana ba, domin ni waya shine abokin rayuwana. Ina yin abubuwa da dama da wayana. In gari ya waye? Akwai wasu addu'o'i da nake karantowa daga cikin wayana. Saboda addu'oin suna da tsayi, ba na iya haddace shi. To addu'an suna cikin kamar application ne da wayana nake yi. Idan na gama, sannan da wayana nake karanta labarai wanda ake sakawa a yanar gizo. Kullun nakan shiga shafukan sada zumunta inda gidajen talabijin na labarai suke saka labarai domin ganin abin da ke faruwa. Ina amfani da wayana mu na hira da 'yan uwa da dangi, kamar hanyar WhatsApp da Facebook. Ina son Facebook sosai saboda suna kawo abubuwa daban-daban. Za ka ga abin al'ajabi, abin dariya, abin takaici duka. WhatsApp kuma iya, lambobin wa inda ka ke da su ne, 'yan'uwan ka da abokanar arziki za ku yi zumunci. Sannan ina amfani da wayana wurin sana'a. Ana sai da kaya a whatsapp nakan saka a story ɗina wanda ya ke so sai yayi magana sai a tura mishi. Sannan ina amfani da wayana gurin yin waya. In kira wanda nake so sannan in yi harkan kasuwanci da waya. Sannan ina amfani da wayana wurin ajiye kuɗi a banki. Akwai applications inda suke na ban kuna wanda in dai kana da waya, ma'ana smartphone, za ka rinƙa ijiyen kuɗin ka. Sannan a tura maka ka tura ba tare da ka man da da sai dai ka je banki in kana so ka cire kuɗi ko in kana so ka tura. To yanzu da wayan ka ma za kai. To so da yawa ina amfani da wayana a tura mun kuɗi sannan nima in tura. Sannan ina amfani da wayana wurin kallo. Akwai wasu shirye-shirye da ake yi ana saka su a YouTube. Ina jin daɗin kallon su sannan akwai wasu fina-finai da ake sakawa talla sai in je in yi downloading ɗin su sai in samu lokacin da nasan bana komai sai in kalla. Tabbas waya yana mun amfani. Ina yin amfani da waya daban-daban, da abubuwa daban-daban wanda ba zan iya ƙirga su ba. Ina amfani da waya wurin jin waƙoƙi. Nakan ji waƙoƙi, nakan ji karatun. Wani lokacin idan ina zaune bana komai sai in kunna karatu in dinga ji ko kuma in kunna waƙa domin nishaɗi. Ina amfani da wayana wurin ɗaukan hoto. Wani lokacin kawai idan na ci gayu sai in ɗauka hotuna na. Wani lokacin in sanya su a story mutane sita yaba wa. Wani lokacin kuma kawai zan ɗauka ne sai in bar su a wayana. Sannan ina amfani da wayana wurin yin lissafi. Wani lokacin idan lissafi ya ƙwace maka sai ka shiga calculator na cikin waya sai ka buga lissafi. Waya yana da amfani ba ɗan kaɗan ba. Domin duk abin da kake so ka yi da, da, da, za ka iya yi da waya. Sannan waya yana da sauƙin amfani. Kamar misali yanzu kallo ba sai ka jira ko akwai wutan nefa ko babu ba. Wanda da sai in akwai wutan nefa ne za ka iya kallo a talabijin. Amma yanzu za ka iya zuwa ka yi downloading ɗin shi sannan ka kalla a sanda kake so. A rana bazan iya cewa ga san adadin da nake amfani da waya ba. Domin ni waya shine abokin rayuwana. Akwai wasu littatafai ma wa inda nake siyan su a online, watan ta internet wayanda suna da hardcopy. Amma saboda sauƙi, wanda ba sai ka siya hardcopy ba, za ka siya a online ka karanta abin ka. Kasan cewan ina son karatu, so da yawa idan ina zaune bana komai nakan yi karatun littafin da na siya domin amfani na. Waya yana da daɗi, yana da sauƙi sannan ga biyan buƙatan.

Na taɓa yin wani tafiya mai nisa wanda zai kai awa goma sha biyu a mota. Tunda nake ban taɓa yin tafiyan da ya kai wannan nisa ba. Tafiya ne tun kana marmarin shi har ka fara gajiya. Ka yi zaman mota, ɗuwawunka ya gaji, ƙafafuwan ka sun kumbura, ka baɗa komai ya fitan maka a rai. Wuri ne wanda yake da nisan gaske sai ka hau ma abun hawa. Watan mota kenan. Sannan dole ka fita da wuri saboda nisan. Ka samu ka isa da wuri. Domin ko da da safe kuka tashi dole da yamma za ku kai. A ranar da za mu je saboda nisa na ɗan yi girki na. Na saka a cikin kula saboda ko da na ji yunwa in ci. Saboda yanda ake faɗin nisan garin na shirya mishi. Sa'annan muka kama hanya da sassafe ƙarfe wurin bakwai muka tafi tashar mota. Muna zuwa bai fi saura mutum biyu su cika ba. Ina zuwa nice ta kusa da ƙarshe can wata ta zo aka cike. Aka ce a yi addu'a kafin a tashi. Sannan aka rubuta sunayen kowa saboda ko da wani abu ya faru a kira 'ƴan 'uwanka. Za a rubuta sunanki da lambar wayanki da adireshin gidanki. Haka aka yi muka tashi muka yi addu'a. Tafiya ake, tafiya ake, tafiya ake kaman ba za a kai ba. Gashi ana ta wuce daji ne, gonaki ne, tsaunuka ne amma fa tafiyan ya yi daɗi saboda tafiya ne wanda zai ƙara maka ilimi da wayewa. Kamar yanda Malam Bahaushe yake cewa tafiya mabuɗin ilimi. Za ka ga garuruwan da da kake jin labarin su ko kake ganin su a TV za ka gan su a zahiri. Sa'annan wa'inda suka san garin a cikin motan ba a rasa ba zasu ce nan guri ka zane, nan guri ka zane, nan guri ka zane. Har da wani ƙaton dutse da yake fitar da ruwa wanda muke ganin shi a waya. Muka zo muka wuce shi. Gurin ance yana da sanyi kasancewar dutsuna da ruwan da yake fitarwa da baya yankewa. Ai kuwa muna cikin tafiya motar mu ya lalace. Muka yi salati ga yamma yayi. Ga dajin Allah ba gida gaba ba gida baya. Hakanan muka fito muka tsa, zazzauna. Can sai ga wani direba nan ya zo. Ai kuwa muka yi hamdala muka gode Allah. Yana zuwa sai direban mu ya tambaye shi. Yana da wasu ƙarafuna sai ya ba shi. Inda nan shi direban namu ya iya gyaran mota, ya gyara motar. Yana gyara motar. Da ma ya siya fetir ya sa ya icce a galan saboda ko da mai ya ƙare a daji kamar yanda ta faru a samu mafita. Ai kuwa Allah ya taimake mu ya ko gyara wannan mota ya zuba mata mai muka kama hanya muka ci gaba da tafiya. Muna cikin tafiya sai ga hadari nan. Hadari, hadari, hadari. Iska a hanya can sai ga ruwa. Ana ta ruwa, ana ta ruwa, ana ta ruwa, ruwa har yana shiga cikin mota. Sannan a cikin motan akwai wani abu kaman TV, kaman iPad aka sa mana idan kana so ka kallo. Masu kallo na yi, masu bacci na yi, masu jin karatu na yi, masu jin waƙa na yi, wasu kuma masu abinci suna ci. Ni kuma da ma na dafa abinci na, na fito da shi ina ci. Sai nama wata ta kusa da ni ta yi. Na ce ko za ta ci? Sai ta ce bari ta ci kaɗan saboda yunwa take ji. Ai kau haka muke ta tafiyan nan sai da muka yi awa goma sha biyu dukka jikinmu yayi tsami ƙafafuwan mu sun kumbura. Mun tashi ƙarfe takwas na safe sai ƙarfe takwas na dare muka sauka a tasha. Bayan mun fito daga tasha muka ƙara neman abin hawa zuwa inda za mu je. Ai kuwa ina zuwa aka mun marhaban da zuwa aka mun barka. Jiki na duk yayi tsami saboda ban taɓa yin dogon tafiya irin wannan ba. Sai abun ya zaman mun kamar ciwo. Na shiga nayi wanka sai da na samu man zafi na mulke ƙafafuwa na da baya na saboda zaman mota ɗin na gaji. Sannan na ci abinci na kwanta har sai da na yi kamar zanyi zazzaɓi saboda ban saba tafiyan nesa ba ban ma taɓa yi ba sai a wannan lokacin.

Gaskiya akwai wurare da yawa wanda nake alfahari dashi a garinmu inda zan iya nuna ma baƙi. Kasancewan baƙi suna san ganin sababbin abubuwa wa inda basu dashi a inda suka fito. Na ɗaya, a garinmu muna da babban rafi wanda yana ƙayatar da duk wani baƙo da yazo. Rafin akan je a yi wanka, wasu su kama kifi ya kada sauransu, wasu ma suna zuwa suyi wanki wanda ba'a ganin shi a ko'ina musamman idan kana babban birni ba lallai kaga irin waɗannan abubuwan ba sannan akwai filin dandali wasa wanda sai kaje irin karkara ne kake ganin irin abun. Akwai ranar da za'a ce ranar wasa ne, za'a je samari da 'yan mata a buga kalangu ana rawa. Wasu ma anan ake haɗuwa da samari, wasu har mijin aure. Banda wannan kuma akwai tsaunuka manyan tsauni wasu ma harda gidajen biri za'a gansu. Wani birin ma sai kaji ance yayi shekara hamsin a tsauni. To, irin wa'inan wuraren, irin wa'innan guraren a garinmu banajin kyashin nuna ma baƙo ina alfahari da nuna. Gurin yana cikin jahar Neja ne, ƙaramar hukumar Munya Local Government. Sannan yanada tarihi mai yawa musamman wannan kan dutsen dan akwai ƙauyen da ake ce mata Kutta. Kuma wannan Kuttan ta samo asali ne daga sunan wannan tsauni. Abin da yasa yake ce mata Kutta saboda a da mutane suna da gidaje a saman tsauni. To daga baya akace wai birrai sun musu yawo. Kana gida zaka ga biri ya shigo saboda su biri suna son tsauni. Kuma gidajen mutanen nan duka tsauni yake to. Biri ya ma mutane yawo a cikin gida. Sannan kuma yara najin tsoro basa sake jiki. Idan za'ai aika yaro gona ko kasuwa yace bazai je ba saboda biri. Dalilin da yasa kenan sai aka sauko daga saman tsauni aka zo suka samu wani fili sukai gidajen su maimakon tsauni. Sai suka bar tsaunin ya zama na birrai. To sai aka sa ma garin Kutta. Sunan Kuttan ya samo asali ne daga sunan wannan tsauni. Sannan har yau idan kaje garin, har yau zakaga waƴannan birrai suna yawo saibdai ba kaman da ba. To wannan gurin ina son in nuna ma baƙo shi. Ina alfahari da shi domin gari ne wanda yake da tarihi. Tun daga iyayenmu da kakanninmu sunyi rayuwa a wannan tsaunin. Sannan ance kuma gashi har yau yana nan. Har ana iya zuwa kalla lalle abun alfahari ne sannan akwai wasu manyan bishiyoyi wa inda suke yin suka yi shekaru. Akwai wani bishiya ance ya kai shekara ɗari. San da muka je garinmu, mahaifina ya nuna mun yace su ma an haife su sun ga wannan bishiya. Bishiya ne ƙato da ɗaɗɗen bishiya ana hutawa a ƙarƙashin shi. To wannan bishiya ya dai zama kamin bishiyan tarihi saboda duk wanda aka haifa a ƙauyen shima ya ce ya taso ya gani. Kuma har yau ba'a sare bishiyan ba saboda anga ya daɗe aka barshi a matsayin tarihin. To duk baƙon da zan je, zan je in nuna mashi wannan bishiyan da alfahari saboda ba'a cika ganin irin wannan a cikin birane ba. Mu a birni idan ice ya girma ko ya ɗan wasu shekaru za a sare a ce ko ganyen shi yana ɓata wuri. Amma su irin garin mu haka akan bar itace saboda a ganin su yana bada inuwa mutane za su zauna a yi fira saboda su ƙauye basu da wani wurin fira in ba ƙarƙashin bishiya ba. To ba su cika sare bishiya ba saboda nan ne wurin majalisar su, a yi fira, a sha man goro, wasu ma har abinci ake ci a gurin. To wannan guraren da rafi, da tsauni, da bishiyan da ya daɗe ya kusa shekara ɗari, zan iya nuna ma baƙo. Ina mai alfahari da shi saboda asali na ne kuma gurin yana da babban tarihi.